Eh, ina duba daftarin kuɗi. Dalilin sa nake duba daftarin kuɗi, saboda yanzu yaran zamani din nan suna iya buga kuɗi da ba na ƙwarai ba. Suna buga kuɗin yaudara su cuci mutanen.